Eh yadda nake kula da gashina, eh shine eh a duk sanda na fito wanka, eh abun da nake fara yi shine tace kai. In tace kaina da abun tace kai, sannan in saka mashi man gashi, in shafe ko'ina da ko'ina, sannan in ƙara taje shi. Eh idan kuma lokacin, idan gashin ya yi ɗan yi tsawo, sai in aske shi.

Eh a gaskiya ina cin abincin dare da wuri, ba don komai ba sabida ƙare lafiyata. Ina cin abincin dare ne da zaran a ka yi sallar magariba. Wani lokacin ma kafin a yi sallar magariba eh ake cin abincin ya, sannan idan abincin ya zama ya yi, ya narke ko kuma ya bi jiki kafin lokacin kwanciya.

Abubuwan da nake yi domin samun nishaɗi suna da yawa. Akwai karatu, ni ma'abocin son karatu ne a kodayaushe. Sannan, eh, nakan yi hira tare da wasa da 'ya'yana domin babu abin da ya kai wannan suna nishaɗi a harkullun a kodayaushe.

Eh, ya danganta ne daga abin da nake yi da kuma yanayin lokaci. A yayin da nake karantarwa, a wurin da nake karantarwa gaskiya na fi son um, in tsaya a tsaye domin ba da bayani ga ɗalibai. Amma akwai lokutan da nakan buƙaci zama kamar lokacin da nake cikin aiki a, a ofis. Eh, na fi son in zauna in gudanar da aikina. Da kuma lokacin da na gaji, eh, na fi so in zauna a maimakon in tsaya ko da kuwa cikin aiki.

Gaskiya bana son cin abinci a titi. Eh wannan domin a wurina ba ɗabi'a ba ce wacce take mai kyau. Na fi so in ci abinci ko dai a gida. Idan kuma ina wurin aiki, na fi so in shiga ofis- ofishina in zauna domin in ci abinci a cikin tsanaki da salama.

Abincin gargajiyan da nake ci gaskiya ba su da yawa. Ina cin dambu, ina cin alale, ina cin tuwo, burabusko, amma dai gaskiya bana shan fate. Ina cin gurasa wato gurasa ta Kano kenan, sannan ina cin waina.

Eh ina ɗaukan hotuna, amma gaskiya bana ɗauka isai idan akwai wani muhimmin abu ko biki ko a wani taro na musamman. To anan nakan dauki hotu tare da 'yan uwa da abokan arziki.

Ina magance matsaloli a wurin aiki ta hanyar, ah, yin bincike da ƙoƙarin gano ainihin musabbabin abin da ya haddasa matsala sannan tare da binciko hanyoyin da za su yi saurin magance matsala da kuma, ah, hana afkuwarta a nan gaba.

Da yamma ina ɗan yin abubuwa da dama amma abun da na fi yi shi ne nakan yi karatu da yamma sannan akwai dan abun lambuna dake bayan gida. A'a nakan ziyarci wannan lambu domin gyare-gyaren abubuwa da ba shuka ruwa, taki da dai sauransu.

Eh a zahirin gaskiya, abin da ke bani kwarin gwiwa a wurin aiki shine, ah, aiki akan lokaci, aiki a cikin tsari da kuma, ah, yin aiki cikin ƙwarewa da abin dai kama da haka.

Gaskiya bana rera waƙa a lokacin wanka saboda wannan ba ɗabi'a bace mai kyau. Ahhh ɗabi'a mai kyau shine duk in zakai magana ba ma waka ba ya kasance kayine ahhh waje ba a cikin lokacin wanka ba.

Eh gaskiya bana iya gabatar da rahoto sabida bani da wuta, masaniya ko ƙwarewa dangane da aikin bada rahoto ko aikin jarida.

Eh jadawali, jadawalin aikinmu. Aa jadawali ne wanda yake cike da tsari aa da kuma aiki a cikin natsuwa da tantance ayyuka aa bisa yanayin muhimmancinsu.

Kwarai kuwa ina shan ruwa mai sanyi, a halin yanzu ma ina riƙe da ruwan sanyi a cikin gora sabida yanayin da muke ciki yanayi ne na zafi. A duk da kasancewar ina shan ruwa mai sanyi amma bana shan ruwa wanda yake da sanyi da yawa wanda zai cutar da ni.

Eh, ina amfani da mataimakin murya wato voice assistant kenan. Ina amfani da shi, wanda amma gaskiya ba sosai ba, saboda ni na fi buƙatar a'a, in zan yi amfani da wayata ko kwamfuta, in yi amfani da hannuna wurin a'a, bada a'a command.

Abin da nake so ya zama an samu canji a wurin aiki gaskiya ina so ya kasance an ƙara samun aiki cikin ƙwarewa da aiki kan lokaci da kuma aiki bisa gaskiya da ainihin riƙon amana.

Eh, murya ta zan iya cewa a masakaiciyar murya ce. A ba ƙarama ba ce kuma ba babba ba ce sosai amma a dabi' lokacin da ake da buƙatar a yi magana a cikin a cikin natsuwa kuma a yi magana da ƙarfi ina iya yi.

Eh kwarai kuwa, muna raba abinci tare da mutane a wurin aiki ko kuma ma a gida wani lokaci musamman lokaci na ainihin bukukuwa, na sallah ko kuma wasu bukukuwa ko kuma wasu al'amura wanda suke muhimmai.

Eh na fi son gaskiya wurin dafa ƙwai. Na fi son soya shi tare da ainihin ɗanyaji da magi haka da mai. Amma kuma wani lokacin na kan so dafa shi zallar shi wato dafaffen ƙwai kenan.

Eh to duk da dai wannan kalmar ba ta fito yadda nake abin nan ba, ban fahimce ta sosai ba. Amma in abu mai kyau ne zan iya cewa eh, ina fatan ina samun cinyewa ko kuma ci gaba.

A'a, bana rike riga a aljihu. A idan na saka riga na kan so ni sake ta ne. Eh, don har akwai buƙatan ciro wani abu ko sakawa a cikin aljihu a lokacin ne kaɗai nake sanya hannuwana a cikin aljihu.

Eh, kalman sirri na kan yi ƙoƙari in yi amfani da abin da yake ba mai sauƙi ba wanda za a iya saurin kwatantawa, ba kuma wanda yake mawahala wanda ni kaina zan manta ba.

Kwarai kuwa ina da shuke-shuke na tsirrai a cikin gida. Akwai ɗan ƙaramin lambu da na ke da shi a baya wanda na ke yin shuke-shuke na ƙananan tsirrai kamar su, aa, na'a-na'a da ganyen tea da dai sauransu.

Eh, hanya mafi sauƙi da nake kare kaina daga sauro shine amfani da ainihin gidan sauro yayin kwanciya bacci. Akwai kuma ma maganin sauro wanda ake amfani da shi, shi kuma a na sa shi ne kafin lokacin da zan kwanta da zarar yamma ta yi domin kashe sauron da suke yawo cikin gida.

Eh ina iya bada barkwanci amma dai ba wani sosai ba. Kasancewar ni mutum ne wanda yake mai matsakaicin hali, eh idan akwai buƙatar yin barkwanci zan iya yi amma ba wai ko da yaushe ba.

Ah zahirin gaskiya, na fi son miya wacce take mai zafi. Musamman idan miyar, miyar cin tuwo ce, miyar ganye ko kuma miyar dagedage wacce ake cin shinkafa da ita ko taliya.

Eh gaskiya na fi zuwa kasuwa a ainihin ƙarshen mako wajen daga ranar Juma'a, ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. Saboda waɗannan ranakun ne nake da cikakken lokaci wanda zan iya zuwa kasuwa in dauki lokaci domin sayayya.

Kwarai ina iya hawan keke, eh duk da cewa yanzu gaskiya ba na hawan keke sabida ba ni da ita. Kuma ba ni da wanda yake da ita a kusa. Amma dai na iya hawan keke kuma na samun nishaɗi yayin hawanta.

Abin da nake fara yi da safiya bayan na farka, na shine na kai shiga banɗaki domin in kama ruwa da tsarki, ga gabanin kuma na zo na yi alwala domin shirin zuwa masallaci domin yin sallah.

A zahirin gaskiya, a na fi son amfani da alkalami. Eh, ma dai akwai lokutan da kuma na ke amfani da fensiri. Kaman gurin, yin drafting na zane-zane da kuma rubutu a cikin littafin da ya ke oredi akwai rubutu ciki.

Eto, gaskiya ni a zahiri na fison shinkafa, amma kuma shinkafa tana da gajiyarwa wani lokaci hakan a ginsa da ita. A wani lokacin kuma nakan ce ina son a! Cin tuwo kuma.

Eh ƙwarai ina iya duba QR, aaaa sai dai ban cika amfani da QR ba, saboda yanayin yadda ake amfani da shi a ƙasarmu har yanzu bai gama yaɗuwa ba yadda ya kamata.

Ba ni da katin kasuwanci. Ni ma'aikaci ne wanda yake aiki a karkashin gwamnati, ba ma'aikaci bane mai zaman kanshi. Yawan ci masu amfani da katin kasuwanci kodai a, a yan kasuwa ko kuma masu harka tasu ta kansu.

Jakar kuɗi, ba ni da jakar kuɗi, sai dai ina amfani da jaka kamar na saka ainihin na’ura mai ƙwaƙwalwa wacce take launin baƙi kuma na fi son amfani da jaka wacce take da launin baƙi.

Tab- teburin mu a wurin aiki teburi ne wanda yake mai sauƙi. Yana da launin ruwan ƙasa, eh sannan yana ɗauke da durowa na ajiya guda biyu da ainihin wurin zira waya ta kwamfuta.

Eh ina da takalma ma ba masu yawa ba, takalma guda biyu wanda nake amfani dasu domin a fita wurare masu muhimmanci. Akwai takalmin da nake amfani da shi a gida guda ɗaya sannan kuma sai takalman zuwa gurin aiki.